Ni na kasance a ko da yaushe inna tashi da safe, na kan yi sallah, na roƙi Ubangiji nasara a ranar. Daga nan kuma na kan dafa shayi amma ba ko da yaushe ba. Barin ma yanzu da nake ɗan mura to, nake dafa shayi in sha. Daga nan kuma kanema abinci in ci. In ina da dabino, to shi nake fara ci. Sa'an nan ayyukan da nake yi a ko da yaushe su ne shara. Na wanke bayi duk da ba ko da yaushe ba ne. Sa'an nan ina wanke-wanke kusan so biyu ko so uku a rana. In kuma ta kama wani zubin, na kan yi wanki. In ban yi wanki ba, in yi gyare-gyare na wuraren inda nake zuba kayan sakawa na. Ko kuma wani zubin, ina yin aiki a kan online saboda yawanci abubuwa na online nake yin su. To na kayi amfani da system na duba abubuwan da yake faruwa. Daga nan kuma na kan hau WhatsApp in ga me ke faruwa a duniya, in ga updates. Ko WhatsApp, ko YouTube, ko Google, duk dai na kan bi wuraren nan na duba abubuwan da yake faruwa a ko da yaushe. Aikin gida kan ya danganta. Domin wani zaka ga kullum yana shara, wani kuma ba kullum yake yi ba. Amma ni ba ko da yaushe nake yin mofin ba. Na kan yi gogs-goge na ne duk bayan kwana bibbiyu domin mu biyu kaɗai muke zaune a gidan kuma gidan bai cika datti ba. Don haka ban cika yin wannan goge-gogen ba. Amma wasu zaka ga a ko da yaushe suke yin goge-goge domin kullum gidan yake yin datti. Sa'an nan kuma nakan goggoge takalma na in naga sunyi ƙura. In jejjera kayana a cikin akwati wani zubin, in yi goge-goge. Sa'an nan aikin da nake yi a ko da yaushe shi ne gyaran gado. To gaskiya ina shimfiɗa gado kullum. In ban shimfiɗa ba sau ɗaya toh sau biyu ko sau uku. Baccin wannan na kan yi wanki duk da ba ko da yaushe nake yin wanki ba. Sau da yawa in wanke ya taru mun kamar sati ɗaya. Toh na kan wanke kayana, in shanya shi, in yi bushe, in je in kwaso su. In na kwaso su, wanda nake so na goge in goge shi, wanda ban so in goge, in ninninke shi, in ta zuba su a cikin akwati. Aikin gida dai wani abu ne wanda kowace mace ya kamata a ce ta saba kuma tana yi ba tare da wani fargaba ba. Bari nma in dai na girki ne. Aikin girki kam nan kullum nake yin shi. In ban yi sau biyu ba toh so uku a rana. Gaskiya wanke-wanke ma shi ma kullum ne. In ban yi sau biyu ba sau uku a rana. Amma dai sauran aikace-aikacen ya danganta. Kamar na goge-gogen nan toh shi wannan ba lale ba ne kullum nake yin shi gaskiya. Ya danganta da yanayin rana. In ƙasan ya yi datti sosai toh nakan goge shi. Inkuma beyi datti ba, na kan bar shi zuwa ga wani lokaci domin akwai gajiya. In nace na riƙa yi kullum toh zan riƙa gajiya sosai.

Gaskiya ina son naman kaza, ina son shi sosai da sosai. Duk da dai ina son naman saniya ma amma dai kaza in aka tafasa shi aka soya shi ya ji kayan ƙanshi da kyau. Ina son naman kaza da kuma naman sa gaskiya amma ban cika son naman akuya ba ko ina son kayan ciki shi ma amma naman kaza dai duk dai na fi son shi domin yana da abubuwa da ke ƙarawa a jiki. Duk da dai an ce wasu suna ƙorafin cewa babu kyau ana tauya ƙasusuwan shi idan ka zo cin shi ka jiƙa ka cire ƙasusuwan saboda chemicals din da ake ba su sanda ake rainon su. Amma gaskiya ina son naman kaza. A ce dai farfesu na samu farfesun kaza ko kuma a ce dai soyayyan ma ɗai inda yaɗan soyu yaɗan ji yaji yaji haka. To wallahi naman kaza duniya ne. Naman sa shi ma wani nama ne jan nama wanda shi ma ana son shi gaskiya ina son shi sosai amma ba kamar naman kaza ba. Shi naman sa ana ƙurofai kurofai a kan yana, yana, yana, yana janyo cututtuka a jiki bayan lokuta bayan lokaci mai yawa inda mutum ya daɗe yana cin shi na shekara da shekaru. To an, likitoci sun ce yankan haifar da hawan jini, ciwon siga ne duk wasu cututtuka dai gasu nan dai waɗanda ba a rasa wa. Amma naman akuya dai wanda kuma ake gani yana da lafiya gaskiya ban cika son shi ba don shi wannan naman gaskiya baya cika wani abun da a baki bai cika. Shi domin naman abu ne wanda dole mutum ya so shi. Inda ba ko da yaushe kake cin shi ba amma ko da yaushe kake cin shi ya danganta da yanayin da kake samun shi. Amma naman kaza, ayy, yana da matuƙar daɗi in ka samu wanda iya sarrafawa sosai. So da yawa za ka ga wasu soyawa suke yi, wasu kuma za ka ga gasawa suke yi, wasu kuma za ka ga ana saka shi cikin ƙwai sai a yi kotun din shi da ƙwai sai a soya shi. To irin wannan ma ina son shi idan ya sami yaji lafiyayya, yaji mai lafiya mai daɗi. Da matuƙar son shi sosai. Naman kaza wani abu ne wanda duk inda ka kai garashin son nama za ka ɗan ji daɗin cin shi domin shi ba ko da yaushe kake samun shi ba. Sai in ka ɗan samu kuɗi za ka je ka ci naman kazan ka ba tare da wani ya saka maka ido ba ko ya takura maka. Amma naman kaza gaskiya akwai daɗi sosai ba kamar naman akuya ba. Naman akuya shi wani iri yake yi a baki ka rasa ma menene kake ci. Shiga shi nan dai wallahi shide naman akuya dai kai bai wani daɗi wallahi. Amma naman kaza za ka gan shi haɗaɗɗe in bari ma in ka samu dai iya sarrafawa sosai dole ka ji daɗin cin shi.

To, na kasance ina ƙetare ƙafafu lokacin zama amma ba ko da yaushe ba. Soda yawa in zan zauna nakan mike ƙafa ne domin na fi jin daɗin zama a haka. Inda na miƙa ƙafa to jikina ya fi balance. Amma in na naɗe ƙafa kuma shi ma dai gaskiya sai a hankali. Nakan yi saurin gajiya. Amma da na mike ƙafa to na fi jin daɗin zama a lokacin. Mike ƙafa abu ne wanda ba yawanci ba a cika so ba. Na ba son ana tsallake ƙafan wani ko kuma ana ƙetare ƙafafun mutane in aka zo wucewa. Amma ni dai so dayawa gaskiya mike ƙafa nake yi domin na fi jin daɗin zama ina mike ƙafa kuma na fi jin jikina yayi balance gaskiya. Amma in na tangwashe ƙafa ba wuya nake gajiya, indai na tangwashe ƙafa. Amma in na mimiƙe ƙafafu na to gaskiya. Yawanci kuma za a ce ba kyau ana tsallake ƙafan mutane. In dai zaka wuce sai dai ka wuce ka sa su tangwashe ƙafa ko kuma, ko kuma ka je ka biye ta wani wurin. Duk dai cikin al'ada ne wanda babu wani abun nan da za a nuna cewan ga abun da yake kawo wa ko kuma ga rashin yin shi ga abun da yake kawo wa. Yawanci a ƙasar Hausa za ka ga an ce in dai za ka ci abinci to kai ka kai zaman cin abinci, zaman ladabi, zaman biyayya sai ka tangwashe ƙafa. Sannan in ka je ɗaukan karatu ma akan ce mutum ya tangwashe ƙafa kai. Yawanci da duk wa'inan dai al'adu ne wanda ba a takura ba amma in mutum yayi su ba laifi a cikinshi. Ni dai gaskiya nafi son miƙe ƙafa so dayawa in dai zan zauna ban cika son tangwashe wa ba domin ni ina saurin gajiya. Amma abu ne wanda ba wani laifi ya danganta da yanayin inda ka yi abun. Sannan kuma gaskiyar magana a ƙasar Hausa ba a cika son mutum ya na miƙe ƙafa ba idan kana zaune a gaban manyan mutane. Asali ma in dai ka je gidan manyan mutane ma za a ce maka in dai ka gan su zaune a kan kujera to kai ka zauna a ƙasa. Domin wannan yana nuna girmamawa da ladabi da biyayya. Bayan ka zauna a ƙasan ma akwai yanayin da ake son ka zauna. Bari ma in kana gaban basarake wanda ana tunanin sarki ne ko wani abu toh. Shi wannan ma akwai yanayin zaman da za ka yi a gabanshi. Ba a sa ka irin kowane zama dai haka. An fi son ka yi zaman ladabi, zaman tangwashe ƙafa, ka yi zaman kamar ka zo ɗaukan karatu. Ba wai zaman ƴan tashawa.

Gaskiya abinci na fi son, ina son kayan marmari gaskiya. Amma abinci to, ga ni nan dai ina son shinkafa da wake ba sosai ba. Ina son taliya, taliya. Duk wani abinci dai mai nama ina son shi gaskiya. Sa'an nan a abinci dai gaskiya ban cika son shinkafa farisol ba, ba wani abu a ciki. Shinkafa zalla ban cika son shi ba a abinci. Na fi son duk yanda za a yi dai ya zamanto akwai ƴan ganyeyyaki, ko ɗan karas-karas, ko ɗan kabeji ne, da ɗan wannan ko kuma ganye ma dai, dai dai ƙasance dai ba shinkafa farisol ba. Da zaman a haɗe da wannan ganye dai, indai zan ci shinkafa ne. Amma in shinkafa ne haka kawai ba wani abu gaskiya ba na son shi. Amma asali ma na fi son shi haɗe da wake to ya fi tafiya. Sa'an nan ina son taliya. Taliya abinci ne wanda yana ba ni annashuwa sosai, bari ma in ta ji kayan daɗi. Sa'an nan ina son kuskus shi ma ina da, ina sa ni jin daɗi sosai. Shi ma ban cika son shi haka kawai ba, na fi son shi haɗe da kayan su kabeji ne, su karas ne, ya zamanto a haɗe. In sosamu ya zamanto miyan kifi za a yi a kan shi ba wai miya, miyan ƙwai ba ko miyan wani abu. Ya zamanto miyan kifi dai haka. Da nishaɗi yana ƙara ƙarfi da ƙwazo da duk wani abun da jiki yake buƙata ba tare da ka sha magani ba ko kuma ka je asibiti an tufa ka. Kayan marmari abu ne wanda ana son shi sosai domin yana ƙarawa jiki lafiya, yana ƙarawa mutum kuzari, yana kuma ƙara nishaɗi sosai. Kayan marmari kamar su ayaba, kamar su lemu, su inabi, su apple, to wa'ina za ka gani yanda aka indai mutum yana cin su to ba ka ba gani likita a kan kari. Indai kana cin su kuma kana bin ƙa'idojin lafiya, za ka ga ba ka ba zuwa gani likita a kan lok-- irin akai akai haka a kan wanda kwata-kwata ba ya cin ganyeyyaki. Shi dai kawai ya ci tuwo ne, ya ci miya, ya ci shinkafa, ya ci shinkafa da wake ba wani kayan abun nan a ciki wanda zai ɗan ƙara mai lafiya. Yawanci ai gaskiya ne na fi son kayan marmari ma a kan shi abincin ma da kanshi. Amma indai abinci ne ina son ban son shinkafa zalla wa-- eh ina fi son shi da wake. Sa'an nan ina ɗan son taliya shi ma, shi ma in sosamu da wake ko kuma indomie shi ma na kanso shi indai ya samu kayan su karas ne su kabeji da sauran abubuwa.

Sosai da sosai ina amfani da kunnen waya. Kunnen waya abu ne yana da amfani sosai. Barma in kana son ka yi recording wani abu, to kunnen waya yana da dadin amfani. Ko kuma in kana son ka, ka ansa waya kuma ba ka son mutane su rika jin ka, suna jin abubuwan da kake faɗi. Irin dai ba ka son ka na ɗaga murya da yawa, to ga amfanin kunnen waya kenan. Sannan in kana son ka ji waƙa ko kuma kana son ka ji karatu, kunnen waya a nan ma yana da fa'ida sosai. Domin za ka ji karatun ka cikin natsuwa, cikin sauƙi da lumana ba tare da ka damu wanda yake kusa da kai ba. So da yawa dai in kana cikin gida ne ba kai kaɗai ba, to ga amfani da kunnen waya yana da matuƙar muhimmanci domin in dai ka saka shi ka kuma ka ci gaba da sauraron koma me kake yi ba tare da kana damun wanda yake kusa da kai ba. Wannan yana kawo nishaɗi. Shi kunnen waya abu ne wanda za ka ga ba kowa ya iya amfani da shi ba. Za ka ga wasu ba su cika amfani da shi ba haka su ta damun mutane da ƙarin wayan su, da ƙaran waƙoƙin da suke ji. Amma in kai amfani da kunnen waya ba ma saika ne ma abun nan ba. Kawai ƙafa shi za ka yi a jikin waya ka danna a kunnen ka, shi ke nan ka huta da damun mutane. Ba ruwan ka da shiga hurumin mutane, ba ruwan ka da shiga haƙƙin mutane. In dai ka tasa kunnen waya a jikin waya ko kuma ka tasa kunnen waya a jikin abun da kake amfani. Rashin amfani da kunnen waya yana iya kawo matsi, yana iya kawo damuwa tun da wanda yake kusa da kai ba ma zai san me kake tattaunawa ba. Ballantana ya san me kake ji a waya ko kuma ya ce ka dame shi da wani abu. So da yawa dai za ka ga kunnen waya yana zuwa ne kala daban daban. Akwai wanda shi kaman Bluetooth ne, wanda kawai sagala wa ake yi a kunne. Wannan duk sanda aka kira ka, za ka danna shi ne kawai da ka danna. Ba sai ka je inda wayan yake ba. Za ka amsa wayan ka da ka danna shi. In dai ka riga ka jona shi da wayan ka, to da ka danna shi shi ke nan sai dai ka ci gaba da amsa waya ba tare da ka je inda ace misali dai ka jona caji a wani wuri kuma kai ka na wani wuri. To da ka danna wannan kunnen waya, ba ruwan ka da zuwa inda wayan yake. Kawai za ka ci gaba da amsa waya ba tare da ma wani ya san kana amsa waya ba. Sannan kuma akwai wanda shi yana da igiya, wanda sai ka jona shi da waya. Shi wannan to dole sai ka riƙa yawo da wayan ka. Amma dai duk, dukkansu dai suna da dadin amfani ba kamar an ace ka bar wayar ka safai ba, ba tare da ka jona shi da wani abu ba gaskiya. Shi kunnen waya abu ne mai muhimmanci sosai kuma ina ba da shawarar mutum ya kasance yana da shi domin ba ka san inda zai maka amfani ba. So da yawa ma in kana tafiya ne a mota ko kuma za ka je wani wuri, in wurin yana da nisa haka, to kana iya jona wa ka ƙafa shi a kunne ba tare da wanda yake kusa da kai ma ya san me kake ji ba. Ka ci gaba da jin duk wani abu da kake jin ka jin waƙa ne, in karatu ne kuma menene. Za ka ji shi hankalin ka kwance ba tare da wani ya san me kake ji.

Toni dai a watan Satumba, a wata na tara shi aka haife ni. Wata na tara wata ne ɗaya daga cikin watanni na shekara. Watan Satumba kenan a kwana goma, a kwana ta goma sha tara. A wannan kwanan ko kuma a wannan kwanan watan aka haife ni. Watan Satumba an san mutanen wanda aka haifa watan Satumba da fara'a, da tausayi, da jin kai da kuma an san su da kuma su da yawa dai watan Satumba za ka ga wata ne wata mai albarka, wata ne wata mai annashuwa, wata ne za ka ga watan Satumba su da yawa a nan garin na mun ana yin sanyi amma ba sanyi ba sosai. Ruwa ma mafi asari aka biye a wannan watan. Domin wata ne wanda yawanci ruwa ya zo yana neman ya tafi, to ruwan yama mafi ƙarfi a wannan watan akan sauran watanni. Don haka wannan wata wata ne mai daɗi sosai. Ni na kasance an haife ni a ranar Lahadi kamar wata tsohuwar ta ba ban labari lokacin ana ce min Ladidi saboda an haife ni ranar Lahadi. Shi watan Satumba wata ne wata wanda su da yawa za ka ga ana ruwa a wannan watan. Akwai kayan marmari su ina bi ne duk a nan watan ana yawan samun su mango, su waye da waye ba kamar lokacin fari ba wanda mutum zai sha wuyan samun wasu abubuwan. Shi dai watan Satumba in ma shuka ne kake son ka yi. Yawanci za ka ga ƙawaye na dai sun saka ni a status ana ta Happy birthday Happy birthday amma ni yawanci ban ma saka kai na. Wani zubin ma na kammanta banki su suke tura min datti waran ai huwa na zagayo. Su da yawa banki ne ƙarfe sha biyu na yi za ka ga sun turo min da saƙo a waya suna min, suna min farin cikin zagayowar ranar haihuwa. Amma ni in ba su tura ba wanzu ban na kammanta rana tun zagayo gaskiya.

Eh to, ni na kasance ban cika yin arsashe ba ko kuma ince nakan ɗanyi arsashe lokacin bacci domin ba ma na son san da lokacin bacci yake. Ban son lokacin da bacci yake kwasata domin sau da yawa zaka ga mutum yana wani abu ne ko kana taɓa waya ne ko kana karanta wani abu, bacci sai dai ya kwashe ka. Sai dai ka ce to na kwanta maybe a lokaci kamar ƙarfe goma na dare ko kuma ƙarfe tara da rabi. Sai dai ka san sanda ka kwanta amma ba ka san sanda bacci yake kwasanka. Irin akasarin lokacin sai dai ka yi arsashen lokacin dai. Kar ka ga kama bacci ya kwashe ka wani zubin kuma baccin ba wani bacci ba ne. Ɗan lokaci kaɗan ne sai ka zo ka farka, sai ka ƙara komawa har kazo kayi asalin bacci na dundundun. Shi bacci ana ce masa ƙaramin mutuwa ne domin baka sanin inda kake ba, ba ma ka sanin sanda yake ɗaukan ka kuma ba ka sanin lokacin da kake tashi. Though ka kan san lokacin da ka tashi ka farka amma sau da yawa da zaran ka hau gado to sanin haƙiƙanin lokacin da bacci ya ƙwashe ka ba lale bane ka san wannan lokacin domin shi bacci abu ne wanda yake zuwa ba tare da sanin mutum ba. Ko kuma na ce shi bacci ni'ima ne na Ubangiji wanda Allah ya bamu. Za ka ga in mutum baiyi yayi kwanaki ma bai yi bacci ba to wallahi zai ta fama da ciwon kai ne zai ta samun damuwa. Amma idan har ya samu bacci, yalwataccen bacci ba tare da, wani damuwa ba ko kuma ya samu bacci cikin jin daɗi ba tare da zafi ya ishe shi ba. Wallahi idan shi ma zai fara canzawa ne zai ja tuƙunna. Sa'an nan za ka ga mutum ciwon kai yai ta damun shi. Ciwon kai ta inda yake shiga ba ta nan yake fita ba. Za ka ga ciwon kai ko ta ko'ina yana damun shi. Amma shi bacci ni'ima ne wanda kuma wanda ya rasa shi to fa ƙaramin abu ne ya rasa ba. Akwai lokacin da na taɓa yin wani mara lafiya asibiti yana da matsalar ciwon, bacci, rashin bacci wanda ake san, aka fi san da insomnia. To wannan mara lafiyan babu abun da ba'a bashi ba na magani. Babu maganin duniyoyin da bai sha ba amma baccin nan bai zo ba. Mu ka kai ga har muka fara bashi, muka ce riƙa shan kuku in zai kwanta, riƙa shan madara. Abu, wani abun gargajiya da muka sani da yake saurin kawo bacci amma dai mun sa shi a kan wasu naƙorori wanda ya muna buƙatar mu san me ke faruwa a ƙwalwan shi da har bai iya bacci a kan kari. To shi wannan a lokacin sai da muka sa shi ya riƙa arsashen sanda lokacin da bacci yake ɗauke shi sannan ya kuma iya arsashen sanda ya tashi. Domin shi lokacin ya ce mani wani zubin sai wuraren ƙarfe ɗaya ko kuma ƙarfe ɗaya da rabi sannan yake da iya samun bacci. Kuma baccin ma ya zo na lokaci kaɗan ne amma da ya ɗan farka kuma shi kenan baccin ya ƙare. Da rana in ya fita yana harkokin shi sai ɗan fara jin zugin bacci kaɗan kaɗan amma ko ya je zai kwanta baccin ba ya zuwa. To irin waɗannan mutanen dole a lallaɓa su.

A lokacin da babu wutar lantarki, so da yawa abubuwan da nake yi, to gaskiya duba da yanayin garin da nake zaune ana buga zafi sosai indai babu wutar lantarki. To nakan koma nakan ƙasa in kwanta domin ko ɗan yaya ne za ka ɗan ji sanyin ƙasa. Duk da ba'a son mace tana yawan kwanciya a kan ƙasa, bari ma ƙasan tiles don ba ɗan sanyi yakan shige ta amma zafin garin da nake ciki ba ma zai sa kai wannan tunanin ba domin ka ɗan kwanta ƙasa zaka ɗan ji ɗan sanyi sanyi kaɗan. Yawanci in babu wutar lantarki wani zubin nakan kwashe wanki nayi domin na san ko na zauna babu abin yi barin ma in babu wuta a wayana da nakan yi wanki a lokacin. Ko kuma ina da wani abin yi ko na shara ne ko na gyare gyare ne nakan yi shi a lokacin da babu wutar lantarki. Da zaran kuma an kawo wuta nakan saka cajin wayana da cajin system shi ma dai duka dai ina yin shi amma so da yawa in babu wutar lantarki indai ina da wuta a waya to da wayana nake harkokina, duk wani harka na na online duk wani abun da nake yi to indai babu wutar lantarki lokacin ma ina yin shi. Duk da na san zafi akwai zafi amma haka nake lalabbawa nake yin harkokina domin indai akwai wutar lantarki za ka ga ko ina yana daɗi, fanka yana hurawa ko ina ba laifi kana jin daɗin harkokinka da kuma da zaran sun ɗauke shi duk ka bi ka nemi jin daɗin nan ka rasa. So yawanci indai babu wutar lantarki in ina da wanki nakan yin shi, in ina da shara nakan yin shi, in ina da wanke wanke da ban yi ba nakan yin shi ko kuma gyare gyare nau'in abubuwan da ba a rasa ba. Yawanci dai indai babu wutar lantarki a lokacin nake yin abubuwan da nake so na yi haka dai. Inkuma suka kawo wuta shi ma dai duk dai amma indai ina da wuta a waya kuma nakan koma na yi harkokina na online domin duk dai yana cikin harkokin da nake yi dai indai babu wutar lantarki. In kuma aka kawo wutar lantarki to in ina da abun da nake son inniƙa in saka shi a cikin freezer nakan yin shi ko kuma in ina da wani aiki wanda na san yana buƙatan wuta to a lokacin nake yin shi barin ma girki na fi jin daɗin yin girki a kan wutan lantarki akan in san da babu wutar lantarki domin ina akwai wutar lantarki a natse za ka yi girkin ka ba tare da wani hure huren gas ba amma in babu wuta kuwa dole mutum yai amfani da na'urar gas domin yin girki. Wutar lantarki abu ne mai mahimmanci, abu ne mai daɗi sosai duk da ƙasan mu Najeriya babu wani wuta sosai kamar sauran ƙasashe. Ƙasashen Larabawa, ƙasashen Turai za ka ga su kwata kwata ma ba a ɗaukan wutar lantarki amma a nawa ƙasan ƙasan Najeriya za ka ga suna ɗauke mana wuta. Wani zubin ma ba za su ijiye wutan ba kwata kwata a ranan sai dai ku yi ta fama da zafi. To Allah dai ya kawo mana sauƙi a wannan ƙasa namu mai albarka.

A wasu magana dai gudu na fanka na fi son tsaka tsaki. Bana son fanka ya cika gudu da yawa, bana son kuma ya zama ƙasa ƙasa. Gudun fanka dai ya danganta da yanayin ƙarfin wuta. In wutan tana da ƙarfi sosai za ka ga fanka yana gudu sosai ko da ka sa shi a ƙasa ƙasa. Za a ga yana gudu sosai kuma za ka ji daɗin shi, amma in dai wutan ba shi da ƙarfi za ka ga fanka yana gudu a hankali. Ba ka wanci ƙarfin fankan ba. Wance dai gudun fanka ya danganta ne da ƙarfin wuta amma in wutan normal komai normal na fi son shi tsaka tsaki. Ban cika son ya riƙa gudu da yawa ba kuma ban cika son kuma ya riƙa ƙasa ƙasa da yawa ba. Ku gera gudun fanka in ka saka shi da yawa, in kana matsala da, in kana da matsalar mura to za ka ga zai kawo maka damuwa, zai kawo maka cikas, na iya ya ƙara maka ƙarfin mura. Amma in ba ka da matsala na mura, zaka ga gudun fanka ko yaya ka saka shi lafiya lau. Gudun fanka abu ne wanda yake saka nishaɗi, kar ma in ka kunna fanka in ba wuta ko kuma ace akwai wuta ga shi akwai zafi a inda kake. In ka saka fanka koɗan yaya ne za ka ji daɗin shi. Ko miya ya gudun yake. Imma gudun yana da ƙarfi ne ko ba shi da ƙarfi ne, za ka ji daɗin harkan ka ba tare da wani damuwa ba. Amma in ba wuta in ba ka sami damar kunna fanka ba, duk za ka ji ko ina ya maka zafi, duniyan duk ta canza maka. Ka rasa inda za ka saka kanka saboda tsabar zafi da kake fama da shi. Amma da zarar an kawo wuta kuma kaɗan kunna fankan nan dai za ka ji ko ina ya dawo daidai. Jiki ya dawo normal ba wani takuri da yawa. Shi dai fanka abu ne mai kyau in dai mutum yana da halin seya ya seya ya saka a gida. Ko mutum ba shi da hali to ba yanda ya iya sai dai ya yi ta hakuri da pipita. Amma dai AC duk ya fi su. Shi AC da ka kafa shi a gida in dai aka kawo wuta to ba ka ba jin zafi. Amma wani zubin ko da fanka amma kana iya kana jin zafi, ya riƙa hura maka zafi. Ka rasa inda za ka saka kanka. Ga dai fanka nan kana buƙatan ka ji sanyi amma zafi yake hurawa saboda yanayin gari. Amma shi AC zai gyara maka temperature na inda kake ba tare da ma ka san meke faruwa a garin ba. Sai dai ka ji sanyi in ko lokacin sanyi ne ka ji zafi warm a inda kake. Shi dai ya fi daɗin harka a kan fanka. Amma dukansu dai duk suna da kyau. Ni dai a ko da yaushe ina son tsaka tsaki. Gudun fanka tsaka tsaki kar yayi, um, sauri da yawa kar kuma kar yayi ƙasa ƙasa da yawa. Na fi son shi tsaka tsaki ba tare da takura ba.

Kwarai kuwa. Na kasance na kanyi waƙa cikin zuciya wani zubalin. Dama in waƙa ya kwantar min a rai na kan yi shi a cikin rina. Amma ba wai koda yaushe ba. Mafi akasari lokaci tunda ni ba wani cika son waƙa nayi ba. Bama na tunawa da wani abu. Sai dai in waƙa yana trending tot. Zaka ga a kai a kai yakan faɗo min a rai. Na waƙa shi a cikin rina. Ba tare da ma nayi shi zuwa waje ba wani ya ji. Amma wani waƙa yana wani abu ne wanda bai wani dameni ba sosai. Uh. Sai dai wanda zaka ga a koda yaushe ana sakawa a social media. Zaka ga a hankali wannan tun ba ka iya ba. Zaka zo kana iyawa. Waƙoƙin zamani. Ko da ma ba ka koye shi ba. In dai kana yawan hawa social media kuma kana gani ana sakawa a kai a kai. Zaka ga abin dai a kwana a tashi cikin lokaci kaɗan ka zo ka zo ka yi kaima ka zo ka iya. Amma wani waƙa nan na kwanaki da aka sako shi waƙan Shafa Wali Shafa. Wannan waƙan tun ina jin shi kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan har nazo na iya shi ma ban san sanda na iya shi ba. To ire-iren waƙoƙi haka. Na yakan faɗo min a rai wani zubin. Bama in ina aiki ko wani abu. Yakan faɗo min a rai. Sai in ɗan waƙe shi a cikin zuciya ta. Ba tare da ma na yi shi wajeba wani yaji. To waƙa. Gabaki ɗaya ya mamaye zuciyan ka ba ka san lokacin ba. Waƙa dai wani abu ne wanda yana bawa wasu nishaɗi. Yana kwantar ma wasu da hankali yana sa su manta da matsalolinsu duk da waƙa bai isa yasa ka ka manta da matsalolin ka ba. Sai dai in zaka manta da shi na lokaci kaɗan amma bai isa ya goge ma tunanin ba ace ka manta da shi gaba ɗaya ba. Amma a makaranta wasu ma su kan yi amfani da waƙa domin su yi karatu. Indai suna jin bacci haka a lokacin da suke karatu to sukan ɗan saka waƙa, su saka earbuds suna jin shi suna yin karatu. Ni dai wannan karatun bana sani ko yana shiga ko baya shiga. Ban san ta yanda za a yi ba kana jin waƙa kuma karatu ya riƙa shiga. Su dai sun ce suna ganewa. Amma ni ban sani war hakan ba. Akwai waƙoƙi kala kala akwai waƙoƙi na baka akwai waƙoƙi na waƙe da abubuwa makamancin haka. Ni na kasance ina son waƙoƙin baka wanda aka fi sani da poem. Wannan kalamai ne wanda suke jajjere wanda kuma suna faɗakarwa suna nishaɗantarwa kuma suna ilmantarwa.

Na kasance ina sauraron rediyo a da da dake nan, a zamanin iyayenmu da kakanninmu. A lokacin akwai TV amma kuma za ka ga rediyo ba a wasa da sauraron rediyo. Domin akan rediyo zakaji labarai masu ƙayatarwa, masu nishaɗantarwa, labarun duniya kala kala a rediyo kake jinsu. Da duk wani abin da yake faruwa a lokacin, gidan talabijin yawanci basa ɗauka kamar gidan rediyo. A lokacin nan dai ana yawan sauraron rediyo amma yanzu kam gaba ɗaya rediyo an daina yayin shi. Saidai rediyo na waya de, amma na wayanma ba yanzu ma ba wanda yake bi takan rediyon waya. Tsofaffi ne zaka gani da rediyo suna sauraro, suna ji domin yafi masu sauƙin samu akan ko kuma ya fi masu sauƙin harka akan su kunna TV. Suna kallo ko suna sauraro. Rediyo wani abu ne wanda yake kawo nishaɗi a lokacin nan, wanda zaka gida gaba ɗaya an taru. Barinma in akwai wani program wanda akeyi na labari, labarin duniya haka zaka ga gaba ɗaya gida kowa da lokacin abinnan yayi, kowa ya bar abinda yake yi yazo ya zauna a inda aka ajiye rediyo sai a kunna shi a lokacin. Rediyoyi dai na lokacin nan zaka gansu akwai na batir wanda ana saka masa batir wanda baya buƙatar wutar lantarki. Ko da wutar lantarki ko babu wutar lantarki ana iya sauraron sa. Akwai kuma rediyo na wutar lantarki. Wani abun da suke ji kaman rediyo. Amma yanzun gabaki ɗaya mutane nawa ke jin rediyo? In ba tsofaffi ba dai za ka gansu da ɗan rediyon su suna jin labari. Amma a zamanin yanzu babu wani yayin rediyon da ake yi. Akwai sanda aka ɗanyi yayin rediyon waya. Naga waya ɗan Nokia tochila haka. To mutum sai ɗan jone shi da rediyo da gidan rediyo. A duk lokacin da yake jin, yake son jin program ɗin shi to sai ya kunna wannan rediyon a wannan lokacin. An ɗan yi wannan yayin daga baya kuma waya aka zo aka samu advance ɗin waya. Yanzun daga tochila Android ake amfani da shi wanda ake lallasawa wanda ba sai anyi ta tattaɓawa ba. To wannan ma yanzun gaba ɗaya YouTube, um, Google, Facebook, WhatsApp duk ya share batun rediyo. Ba wanda yake bi ta kan rediyo yanzu. Dun wani labarin da kake nema ka hau kan Twitter za ka gan shi ko kuma kan YouTube. Amma yanzun ba a cika bi ta kan rediyo ba. Inda zamani ya ci gaba yanzun sosai, mutane sun daina harkar rediyo.

Yanke shawara aiki abu ne mai mahimmanci sosai. Ni dai kafin na yanke duk wani shawara a aikina, sai na nema shawaran magabata na, wanda suka fi ni experience, wanda suka fi ni daɗewa a aikin. Domin haka, yin hakan zai kawo min sauƙi a lamari na. Sau da yawa zaka ga mutum ba ruwan shi da neman shawara. Sai dai kawai ya yanke shawara wanda kuma zai shafi mutane, ko kuma ma wanda zai shafi rayuwar mutane ta hanyar da ba'a so. To ni dai na kasance ina tambayan manya-manya na, waɗanda suka fi ni daɗewa a aikin, nakan nemi shawararsu in ce to abu kaza kaza zaka haka ina son in yi shi, ya kuka gani ko kuma ku a lokacin ku ya kuka yi shi. Yin hakan yana kawo min sauƙi a cikin shawarwari na, domin su indai suka yi shi da kyau a lokacin, ko kuma in suka yi wani kuskure, tun anan za su ce maka to fa in ka yi shi kaza ko kuma in ka bi ta hanya kaza, za a samu matsala. Gara dai ka bi ta hanya kaza. Domin ko a lokacin nan nima na yi wannan, na yi wannan kuskuren. To irin wannan yana da kyau mutum ya nema shawara kafin ya yanke shawari a kan aiki. Domin wani abin in ka, in ka yi shi ba kai kaɗai zai shafa ba. Zai shafa duk wani wanda yake ƙarƙashin ka, zai shafa duk wani wanda yake kusa da kai. Dan haka yana da kyau mutum ya nema shawara a aiki ne, a ko ma menene a wurin manya, awurin waɗanda suka fi mutum experience a wannan aikin. Shi dai aiki ko kuma in ce yanke shawara aiki, ya danganta. Ya danganta da yanayin aikin, ya danganta da dalilin da ya sa dole sai an yanke wannan shawarar. Sau da yawa dai a aiki zaka ga mutum dole sai ya nema shawara kafin ya iya ya yanke shawara, kafin ya iya ɗaukan decision. Amma dai, sau da yawa an fi son dai mutum ya nema, eh, koyarwa ko kuma in ce mutum ya nema shawaran magabata wanda suka san kan abin kuma suka san yanayin yanda abin yake. Kaka, yin hakan zai kawo sauƙi a cikin lamarin. Ba tare da shawarar da aka yanke zai shafi wani ba, ko kuma ya shafi wani sassan aikin gaskiya. A kwai wani ogan mu a wurin aiki shi ba ruwan shi. Duk sanda ya tashi kawai da an kai mai gulma. An kai mai labarin cewan gashi gashi wane yana kaza, wace yana kaza. Shi kenan ya hau kai kenan, ya samu abin aiki. Ba ya tsayawa ya bincike, ba ya tsayawa ya yanke shawa, ya, ya nema shawaran mutane wanda suke tattare da shi kafin ya yanke shawara kawai. Shi sai dai kawai ya aiwatar da shawara da an faɗa mai gashi wane kaza kaza bai zo aiki ba. Shi kenan sai dai ya rubuta mai leta, ya neme shi ya zo kaza kaza ya fara magana. Bai ji dalili ba. Shi dai kawai ba damuwan shi ba ne. Shi dai matsalar shi a zo a yi masa aiki. Ba ya tsayawa ya nema shawaran mutane kafin ya yanke shawara. Shi dai kawai damuwan shi a yi aiki.

Eh to na kasance ina share ɗaki ne sau ɗaya a rana ko sau biyu. Na danganta da yanayin datti da kuma yanayin abin da ya faɗi a ƙasa. Amma a ko da yaushe da na ga datti a ƙasa na ƙan since shi in kai shi bola. Share ɗaki abu ne mai mahimmanci wanda alama ne na tsafta, ka tsaftace inda kake zaune ba tare da ka ga datti ba. Ɓarin datti a ƙasa yana haifar da abubuwa da yawa. Haka ga ƙwari ne, duk wani abu zai samu damar shigowa. Bar ma in ka ci abinci a wurin ba ka tsintsince shi ba, to duk wa ennan abubuwa yana iya haifar maka da-kyankyasai. Farurruka kala kala wanda ma kai karan kanka ba ka san inda daga ina suka zo ba. Amma in mtum yana share ɗakin a ko da yaushe to zai ɗan samu, zai dan samu sauƙi a kan wa'innan ƙwarirrakan da suke kawo matsala a gida. Sharan ɗaki dai abu ne mai kyau. Ɗumin alama ne na tsafta kuma yana da mahimmanci sosai. Domin ɗakin da ake sharewa da wanda ba'a sharewa ba iya haɗawa. Da ma a bauta addini sun ce tsafta yana cikacce daga cikin imani. Don haka share ɗaki abu ne mai mahimmanci sosai. Kuma ana so mutum yayi rika yi aƙalla sau ɗaya a rana. Ba wai mutum kamar yayi bar kwat kwata. Shara dai abu ne wanda ba kowa ya ke yi ba. Zaka ga wasu, inda suka kwana haka suke tashi a ɗakin. Marubansu da tsaftace inda suke. Amma kuma wasu kuma haka ga sau biyar sau shida, da sun ga datti kaɗan sai su ɗauki tsintsiyar su share ɗakin ba tare da ma ɗakin yayi wani datti ba sosai. Share ɗaki dai abu ne mai kyau sosai. In mutum ya share ya ƙara da mopin in so samu ya goge ƙasan da ruwa. Ta hanyar yin haka yana cire wasu dattitukan da ido baya gani ko kuma tsintsiya ba ta iya ɗauke wa. To za'ai mutum ya samu mofa ya goge ƙasan da ruwa. Zaka ga wasu dattitukan da ma kai ba ka yi tunanin akwai su a ƙasan ba suna fita cikin sauƙi. Kuma zaka ga ƙasan yayi ƙyal ƙyal ƙyal yayi kyau yayi sheƙi da abubuwan da ya kamata. Ma sharan ɗaki abu ne wanda ba ma kowa ya ke yi ba. Akwai wa inda kwata kwata ma basa sharewa. Wasu kuma a kai a kai suke yin shi kamar an aiko su. Duk dai, yanayin da mutum yaso haka zai yi harkar fitin daɓawon da zai zauna mai. In ya zauna a cikin datti yana ganin ƙwari suna shigowa suna, suna ɓata mai abubuwa. Ka ga dole yayi tashi ya ɗauki tsintsiyar ya share ɗakin shi. Amma shara abu ne mai mahimmanci sosai kuma yana da kyau domin ba ka san me ke ɓoye a wani wuri ba. Da ka sharo datton shikenan duk wani ƙwarin cuta duk wani dattin da ke sassaƙe a wurare shikenan ka haftar da su.

A ko da yaushe ni na kasance a kullum da sassafe ina jin kukan zakara. Domin kukan zakara yana nuna maka safiya ta yi, asuba ya yi, kowa da kowa ya tashi. Kukan zakara abu ne mai fahida sosai. Domin addinance an ce in dai ka ji kukan zakara to zakaran ya ga ka, ka nema ka yi addu'a a lokacin domin ya ga mala'ika ne. A gargajiyan ce kuma kukan zakara yana nuna safiya ta yi, kowa da kowa ya tashi daga bacci. A kullum ina jin kukan zakara domin a gidan da nake, matar da nake zaune da ita tana kiwon kaji. Dan haka so da yawa da safiya ta yi za ka fara jin sun fara kuka. Ba ma sai ka duba lokaci ba, kana jin kukan zakara ka san safiya ta yi, ba sai an tashe ka ba. Kukan zakara abu ne wanda za ka ji shi a ko ta ko'ina a kasar Hausa. Da zaran safiya ta yi ko kuma yammaci haka ko kuma idan rana ta yi tsaka-tsakin za ka ji zakarannin suna kuka. To, ko da ma ana kiwon kusa da kai ko ba a kiwon kusa da kai ba, za ka ga dai da safiya ta yi haka za ka ji kukan zakaran ma kuma da ga ko'ina ne. Misali make nan, in ma ba a kiwon kusa da kai za ka ji dai kukan zakara ko ɗan yayana. Domin shi ke nuna cewan safiya ta yi, kowa da kowa ya tashi daga bacci. Duk wanda zai je aiki ne. Shi ko kuma yana da shima a wuraren nesa daga inda kake ma. Ko ɗan yayana sai ka ji kukan zakaran nan fa. Sannan kuma ka tashi daga bacci. Ni dai na kasance ina jin kukan zakara duk safiya amma ko na ji ba lale in tashi ba. Ko na ji ba lale in tashi ba. In na ga dama in tashi, in na ga dama bazan tashi ba. Amma jin shi ko da safe wannan a ko da yaushe na kasance ina jin shi gaskiya. Dukda an san cewa ba kowa ke jin shi ba kuma ba kowa bane yake tashi da zaran ya ji, ya ji kukan zakara. Amma dai, ni dai a kasar Hausa ne kukan zakara abu ne wanda ko kana cikin duhu duhun ɗaki ne dole sai ka ji kukan shi da safe. Kuma in ma ba ka niyyar tashi ba yana iya ya tashe ka idan suka yi yawa suka cika maka kunne. Dole ka tashi ka farka da safe.